Yadda nake magance koke-koke shine, so koke-koke kala kala ne. Akwai koke-koken da za ka iya magancewa, akwai wanda ya fi ƙarfin ka sai dai kallo. Ba ma kamar yadda rayuwa tayi tsanani yanzu, tayi wahala, mutane suke matuƙar cikin tsanani. So akwai koke-koke irin waɗanda za ka samu ga abokanan arziki ko 'yan uwa na neman tallafi daga wurinka, kasantuwan kai kana aiki. Akwai kuma koke-koke wanda za ka dinga samu a wurin aiki ko a wurin, ko a wurin aiki ko a unguwa ko daga maƙwabta ko daga maƙwabta na gida ko na ɗaki. So dukansu dai koke-koke ne. So zan iya farawa da koke-koke wanda kake samu daga 'yan uwa ko abokanai don neman tallafi daga wurinka. So a ganin gaskiya nakan iya ƙoƙari da ƙaramin abun da nake samu na ɗan magance koke-koken da 'yan uwa da abokanai suke kawo mini. Dan iya gwargwado da abun da nake da shi a hannuna, wayanda bazan iya ba ya fi ƙarfina, nakan ba mutum haƙuri, in tayashi da addu'a akan Allah ya bashi nasarar samun, samun a gaba. Sannan koke-koke wanda kake, ana mutum yake, yake samu daga maƙwabtaka ko abokan aiki. To akwai wayanda sun shafe ka akwai wayanda basu shafe ka ba. Wanda suka shafe ni in akwai abinda zan iya taimakawa da shi ko na shawara ko wani abu nakan bada shawara da ta dace. Wanda kuma bai shafe ni ba kuma ban da hurumi a ciki, to nakan nuna wa mutum, in bashi haƙuri, in nuna mai da ya haƙuri. Iya dai, iya bakin dai shawarwari da haƙuri da abun da zan bashi game da al'amarin sai in bashi haƙuri.